Sau nawa kake rubuta rahoto? Ina rubuta rahoto aƙalla sau uku a kowane mako. Da farko ina rubutawa a farkon mako sai kuma a tsakiyan mako sai kuma ƙarshen mako kamin a tafi hutu.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki akan lokaci ta ban wasu hanyoyi masu tsari. Na farko, nakan natsuwa in tsara aikina ta yadda nakan ɗauki manyan ayyuka in fara yinsu sannan kuma in biyo da ƙananan ayyuka. Hakan yasa aikina yakan kammala a cikin lokaci.

Me kake yi lokacin da ruwa yake zuwa? A lokacin da ruwa yake zuwa, na kan natsu in kwantar da hankali na. Ba na cika gaggawa saboda lokacin da ake ruwa, idan mutum ya cika gaggawa zai iya zuwa ya tsinkayi kanshi a cikin wani yanayi da zai iya samun hatsari. Abin da nake shi ne, na kan samu wuri in zauna in yi natsu har sai an gama wannan ruwa sannan in tafiya ta.

Wane shago kake fi zuwa? Shagon da na fi zuwa shine shagon kayan masarufi. Ba ma ni kaɗai ba, kusan kowa zan iya cewa ya fi zuwa shagon kayan masarufi. Domin a shagon kayan masarufi ne ake samun duk wani kayayyaki da muka fi amfani da su a gida. Kuma kayayyakin da ya zamanto cewa dole sai an saya su, wato kayan masarufi kenan.

Kana tara tsabar kuɗi? A'a, ba na tara tsabar kuɗi. Domin kuwa a ganina a wannan lokaci yanzu tara tsabar kuɗi abu ne wanda ya zamo abu na baya, wato abin gargajiya. A yanzu sai kuna amfani da manhajojin waya amma ba na tara tsabar kuɗi a zashiri.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma a taƙaice guda uku. Na farko nakan fi zuwa aiki da shi ko dai yaushe, sai na biyu kuma shi nakan yi amfani da shi a gida, sai na uku shi kuma nakan yi amfani da shi idan zan je taro ko wani wuri mai muhimmanci sai in yi amfani da wannan takalmi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa, da misalin ƙarfe goma na safiya a ko da yaushe. Amma kuma bana zuwa kasuwa ranar Asabar da Lahadi. Ina hutawa. Dalilin da ya sa nake zuwa kasuwa ƙarfe goma shine saboda in samu nusuwa da kwanciyan hankali.

Yaya kace bayar da ra'ayi a aiki? Ni bana bayar da ra'ayi a aiki domin ni atsari na ba mutum bane mai son fito da ra'ayoyinsa. Amma kuma wani lokaci idan ta kama na kan yanka amma ba a ko da yaushe ba.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh, ina shan ruwa mai sanyi amma kuma ba a ko da yaushe ba. Nakan fi shan ruwa mai sanyi a lokacin da ake, ɗan yin zafi, wato a yanayi na zafi. Amma a lokacin da ake sanyi, bana shan ruwan sanyi.

Waɗanne apps kake amfani da su da yawa? Apps ɗin da nake amfani da su da yawa basu wuce apps na sada zumunta ko na tura sakonni ba. Waɗannan apps ɗin na fi amfani da su a koda yaushe domin mahimmancinsu a wurina wurin tura sakonni.

Kana kunna kyandir a gida? A'a, bana kunna kyandir a gida. Domin kuwa kunna kyandir yana da hatsari. Zai iya jawo gobara ko kuma ya illata kama idan kana bacci. Shi ya sa bana amfani da kyandir a gidana.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, ina son kallon faɗuwar rana. Musamman a ranar Juma'a da yammaci. Kusan a ko da yaushe a wannan rana, nakan fita in je wani wuri mai muhimmanci in kalla rana da faɗuwar ta.

Yaya dangantakarku da abokan aiki? Eh, dangantakar mu da abokan aiki dangantaka ce mai matuƙar tasiri. Domin kuwa akwai mutunta juna da amana tsakanin mu. Kowa yakan ga girman kowa. Sannan kuma idan wata buƙatar ta taso na neman shawari ko taimako, mukan haɗu mu.

Yaya kake ajiye kuɗi? Ina ajiye kuɗi tafarnoni da dama amma wannan nafi so shine ajiye kuɗi na a gida, in adana su kusa da ni yadda koyaushe zan yi amfani da shi. Zan ciro in yi amfani da wannan kuɗi.

Wane launi jakar ku ta kuɗi? Jakar mu ta kuɗi tana da wani launi mai ƙayatarwa, launi kuma mai muhimmanci. Kusan a ganina kowa yafi son wannan launi, wato launi na baƙi. Na amfani da wannan launi ne saboda baya ɗaukan datti sannan yana jimawa.

Nawa kuɗin wutan lantarki a wata? Kuɗin wutan lantarki a wata yana kai dubu goma zuwa dubu sha biyu a wurarenmu. Zan iya cewa wannan kuɗi ya yi mana matuƙar tsada amma kuwa muna biya duk da haka. Amma kuma wasu wurare da dama a kusa da mu basa biyan wannan kuɗi kuma su na samun wuta yadda ya kamata.

Kana iya dinka tufafi? Eh, ina iya dinka tufafi. Domin ni ma'abocin dinka tufafi ne sosai. Akalla a kowacce wata ina iya dinka tufafi sau biyu.

Yaya kake jin hayaniya? Eh, ina jin hayaniya ya takora ni sosai, domin kuwa ni mutum ne wadda bai cika son hayaniya ba. Kusan a ko da yaushe idan wuri da hayaniya, kwatakwata bana jin natsuwa, kwanciyan hankali a wannan.

Kana ba da shawara a aiki? A'a, ba na ba da shawara a aiki. Domin kuwa ni mutum ne wadda kwata-kwata bai damu da bada shawara ba. Kusan a haka tsari na yake, shi ya sa ma kwata-kwata ba na shiga sha'anin bada shawara a aiki. Domin kuwa gani na ke yi hakan, bin iya tsari na bai min ba.

Kana son miya, mai zafi ko sanyi? Na fi son miya mai zafi. Domin kuwa, ita miya mai zafi, tana da alfanu sosai. Domin kuwa ɗanɗanon ta ma, daban yake. Kuma ta kan fi riƙe ciki sosai saboda zafin ta.

Wane yanayin ɗaki kika fi so? Yanayin ɗakin da na fi so shine ɗaki mai ɗan duhu sannan kuma da babu hayaniya sannan yana da sarari sosai da kuma tagogi waɗanda su ba da iska mai natsuwa. Wannan kalan ɗakin na fi so.

Wace rana kake zuwa kasuwa? Ranar da nake zuwa kasuwa kusan ko da yaushe ne. Domin kuwa ni bana da wata rana da nake warewa. Ko da yaushe nakan iya zuwa kasuwa. Domin kuwa, wani lokacin ma ba ranar zuwa kasuwa ba ce amma kuma saboda muhimmancin nake zuwa kasuwa.

Nawa matashin kake amfani da su? Idan na fahimta ina amfani da matashi guda biyu a ko da yaushe. Ina amfani da ɗaya a daidai wurin kai na, sannan ɗaya kuma ina amfani da shi a daidai wurin kafana. Yin hakan yakan sa ni nishaɗi da kuma natsuwa, sannan kuma yakan sa jikina ya wartsake daga wata gajiya da na yi.